Ina zuwa kasuwa ne a duk lokacin da wata bukata ta tashi. Zan je in siya wani abu a kasuwa, sai dai ya kasance mafi aksari. Nakan je kasuwa a ƙarshen wata a lokacin da na ansa albashi na ƙarshen wata. Saboda ni ma'aikaci ne, nakan je kasuwa ne a lokacin da aka ansa salari ko kuma na ansa albashi a lokacin nake da kuɗi sosai. Amma kuma wasu abubuwan ƙananu sukan kai ni kasuwa ko da bayan an yi albashi. Abubuwa ƙanana ƙanana wa'inda ba na wajibi ba ne amma na wajibi wanda nake amfani da shi da ni da iyalina a gida. Wato nakan je ne duk bayan ƙarshen wata.

In na fahimci wannan kalma ana, in na fahimci wannan jimla wato wannan tambaya, ana nufin wato mu nawa ne a dangi? Saboda su dangi ba a gida ɗaya suke ba. Akan samu wasu ma a wasu garuruwa daban daban amma duka ana lissafa su a dangi. Dangin mu gaskiya basa iya ƙirguwa, sai dai idan wato an shirya ƙirga su. Amma dangin mu dai a taƙaicin taƙaitawa mun kai ɗari bakwai ko ɗari takwas a ƙarancin, a ƙarancin yawan mu ke nan.

Ina fara aiki ne kullum karfe takwas daidai a kowace rana idan na je ofis saboda karfe takwas daidai shine ƙa'idan yin kowane fara aiki a ofis. Nakan bar gidana daga karfe bakwai da rabi. Nakan isa wurin aikina karfe bakwai da minti arba'in da biyar. Ina ɗaukan minti goma sha biyar na shishirya wasu ayyukana wanda zan yi a ranar. Sai dai ya kasance idan, idan ba, idan ba straight zan tafi aikin ba, ƙila ina da wani uzirin da zan biya wani wuri. Wannan nakan ɗauki umarni ko kuma nakan ɗauki permission a wurin masu gidana in faɗa musu ba zan samu zuwa ba zuwa wannan karfe takwas daidai.

Nakan yi wanka so biyu zuwa so uku a rana. Idan zan fita aiki, nakan yi wanka sannan in naje wurin aiki na dawo. Idan akwai ɗumamar yanayi sosai shima nakan watsa ruwa. Sannan in dare yayi zan kwanta shima nakan watsa ruwa. Ina yin wanka so uku ne a rana.

Bana amfani da wani mataimakin murya. Nakan yi amfani ne da muryata wacce Allah ya bani. Ban ma san yanda ake yin amfani da wata mataimakiyar murya ba ko wani misalin haka.

Ƙwarai ma kuwa muna sa uniform a wurin aiki. Aikin mu yana tattare da sa uniform ne. Doka ce ma wacce ta zama dole wanda kowa. Dole ya sa yunifom a wurin aiki. Saboda mu ma'aikata ne jami'an tsaro, ma'aikatan jami'an tsaro ne, mu kuma muna sa uniform a ko da yaushe.

Ba mu da wata takamaimiyan namba ƙwara ɗaya wacce take wakiltan mu ko kuma ace wannan lambar mu ce, sai dai kowa yana da lamba irin tashi da aka bashi wurin aiki saboda wato gane kowa da kowa. Sannan kuma kowa yana da lambar wayar da yake amfani da ita. Sai dai ofis shi ma wato kowacce ma'aikata da wacce take ƙarƙashin aikin soji wato su ma suna da lambar su. Sai dai kowane ofishi yana da irin lambar shi.

Ina ajiye hotunan wayana ne a, a cikin wato asusun ajiye hotuna wanda ake ce ma gallery ko kuma wato file. Shi gallery nan shine nake ajiye hoto kuma nakan same shi a duk lokacin da buƙatar samun shi ko kuma buƙatar amfanin shi ya yi. Nakan ajiye hoto ne a asusun ajiye hoto wato a gallery saboda wato tarihi saboda tuna baya.

Ba na tafiya da sauri sai dai in ya kasance ta kama na yi tafiya mai sauri. Na kan yi tafiya mai sauri ne a duk lokacin da buƙatar haka ta kama. A lokacin da wato an ba ni wani awowi ko kuma wasu mintuna don na yi sauri na zo wani aiki ko kuma a lokacin da na ga cewa zan makara a wurin aiki, shi ma na kan, na kan yi tafiya da sauri.

Dangantakarmu da shugaban wurin aikinmu, muna da dangantaka da shi kuma da fahimta sosai tsakaninmu da shi. Shugabanmu mutum ne mai tausayi a ko da yaushe kuma mutum ne wanda yake sauraron kowa a dukkan lokacin da wani ya zo da ƙorafe-ƙorafen shi. Yakan ba ma mutane lokaci da kunnen saurara kuma in ya kasance wannan ƙorafe-ƙorafen bai fi ƙarfin shi ba, yakan yi mana maganinsu. Sannan shugabanmu mutum ne wanda yake yawan horar da mu akan muyi gaskiya da riƙon amana saboda shi ma mutum ne mai gaskiya kuma da riƙon amana. Sannan a ko da yaushe yana mana kwaɗayin cewa idan duk wanda ya yi aiki mai kyau, wato zai samu wani muƙami a nan gaba. Sannan kuma mutum ne wanda yake sha'awar ya zauna da mu a ko da yaushe, ya zanta da mu saboda ya gane kowa yana-- saboda ya gane matsalar kowa da kowa. Kuma hakan yana sawa mu saki jiki da shi, mu ringa fira da shi, mu faɗa mai dukkanin matsalolinmu ko kuma matsalar wurin aiki. Musamman in matsalar wurin aiki ne aka samu wata tangarɗa, yakan wato, wato yi amfani da matsayin shi ya magance wannan matsala.

A dukkanin karshen mako bani da wani abun da nake shiryawa dan yin sa wato saidai hutu saboda karshen mako shine wato ranaku wa'yenda nake samu nake hutawa wato babu aiki a wa'yennan kwana biyu wato Asabar da Lahadi. Nakan yi ziyarce ziyarce ne, nakan yi ziyarce ziyarce wani mafi akasarin mako amma dai bani da wasu aikace aikace masu yawa.

Nakan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a dukkan lokacin da nake so na yi su. Nakan shirya su ne sosai musamman aikin da ya shafi wanda ya kamata sai na yi bincike akan shi. Nakan yi bincike, nakan shiga yanar gizo na yi bincike-bincike saboda ina so in inganta wannan aiki. Ina so na yi aiki da basira sosai da sosai a dukkan lokacin da nake so na yi aiki mai muhimmanci.

Wannan jimla, wato ko ana nufin cewa ina riƙe riga a aljihu? A'a, ni kam ba na riƙe riga a aljihu. Sannan abu ne wanda ba ka safai duk mai hankali yake yin shi ba. Sai dai ƙila yara za su, za a iya samun su su riƙe riga a aljihu. Saboda ita riga musamman tamu ta al'adar Hausa, riga ce mai girma wacce ma ba za ta shiga aljihu ba. Sai dai idan rigunan 'yan jarirai ne, su ne za a iya dukunkune su a sa shi, a sa su a aljihu. Kuma shi ma hakan bai ba da ma'ana ba, gwara dai a sa a leda a riƙe a hannu.

Ƙwarai kuwa ina lulluɓewa da bargo. Ina lulluɓe jikina da bargo musamman lokacin zafi, musamman lokacin hunturu. Wato lokacin hunturu lokaci ne, lokacin sanyi. Nakan lulluɓe jikina saboda gudun sanyi. Sannan shi bargo wani abu ne wanda ake amfani da shi wurin kare jiki da sanyi musamman a lokacin hunturu ko lokacin zafi.

Wannan tambaya wato in na fahimci abin da ake nufi wato ko ana tambaya ne a kan wato ko ina yin munshari wato harsashi lokacin bacci? Ni dai ba na yin munshari ko harsashi lokacin bacci. Saboda duk wanda yake yin munshari ko harsashi, abokin baccin shi in dai yana da abokin bacci ko kuma in yana bacci a wani wuri za a ringa faɗa mai cewa yana munshari ko yana harsashi. To ni dai gaskiya ba na yin harsashi. Sannan harsashi ko munshari ga masu yin shi wato wani zubin basa kwanciya ne daidai da yadda ya kamata su kwanta. Wasu kuma halitta ce da Allah ya yi musu ba a iya canza ta. Amma waɗanda suke kwanciya ba daidai ba in aka taɓa su a lokacin da suke wannan harsashi ko munshari za su daina yi. Wasu kuma basa yi amma a duk lokacin da sukayi wani aiki, aiki wanda ya gajiyar da su wato ana tsammanin wato suna yin wannan munshari ko harsashi.

Wannan tambaya in na fahimce ta, wato ana nufin yaya nake ajiye takardun aiki. Nakan ajiye takardun aiki ne a wani wuri mai muhimmanci inda wato ba za a lalata su ba ko kuma ruwa ba zai taɓa su ba kamar a cikin loka na teburi. Sannan nakan yi scanning in ɓoye su a cikin kwamfuta wato na'urar kwamfuta saboda amfanin gaba. Sannan ajiye takardun aiki a cikin na'urar kwamfuta yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda a duk lokacin da ka tashi neman su wataran za ka same su. Sannan ko da alal misali in Allah ya kawo wani abun al'ajabi na gobara ko kuma wani abun da zai sa su ɓace wa'innan da ka ajiye a cikin kwamfuta suna nan za ka shiga cikin yanar gizo cikin kwamfutar ka ka yi printing nasa out.

Wannan tambaya a hausance za ta iya ɗaukan ma'anoni guda biyu, wato yaya muke sadarwa a wurin aiki. Za a iya ɗaukanta wato da manufa irin wato yaya muke wato ma'amalolin sadarwa da mutane waɗanda muke hurɗa da su a waje, wato ko kuma za ta iya wato ko kuma zai iya kasancewa yaya sadarwarmu ta, take kasancewa a cikin ma'aikata wato a tsakaninmu na ma'aikata.

Ina farkawa ne a kullun ƙarfe biyar da rabi, saboda ni ina farkawa ne musamman a lokacin da aka kira sallah. Nakan farka a lokacin da aka kira sallah don na je in yi sallah. Bayan na dawo daga masallaci sai in zauna in yi wasu nazari ko kuma in, ko kuma in buɗe waya na, na yi wasu 'yan dube duben da ya kamata na yi a cikinta masu amfani ko kuma na je na yi atisayen, na je na yi tafiya ko na je na yi gudu ko kuma na yi gym wato motsa jiki kenan.

In na fahimci wannan tambayar wato ana tambaya ne wato ko na fi son hawan matakala ko lift. Ni dai na fi son hawan matakala. A duk lokacin da zan hau wani gidan sama, na kan yi amfani da matakala ne koda akwai wannan lift, wato wannan na'ura wacce in ka shige ta ka danna, za ta hau da kai sama ba tara da wata gajiya ba. Nakan hau matakala ne saboda motsa jiki, saboda ni mutum ne wanda nake son motsa jiki. Shi kuma lift akan, wato mutanen da ya kamata su hau lift wato guragu ko marasa lafiya ko kuma marasa ƙarfi tsofaffi.

Ina kammala aikina ne a dukkan lokacin da na san na, na wato na tattara aikina wanda na gama. A wurin aiki nakan tashi ƙarfe biyu zuwa biyu da rabi a kowace rana sannan nakan kammala dukkanin ayyukana ne kafin lokacin tashi ya yi.

Ina tabbatar da ingancin aikina da nake yi ne a koda yaushe ta hanyar shirya wannan aiki da ƙara zurfafa tunani a dukkan aikin da zan yi, saboda duk lokacin da nayi wannan aiki, wato aikin a same shi da inganci.